Yaya kuke tafiya tare da yara? To, ya danganta da yanayin tafiyan. Idan tafiya ne a ƙafa, zaka riƙe yaro ta hannunka da ba a gefen titi ba kuma ba gefen da mutane ke yawan wucewa ba. Idan kuma a mota ne, zaka saka yaron a tsakaninka, tsakanin ƙafafunka ka ɗaura shi a kan cinyanka. Idan kun kasance cewa ya zama dole sai ka ɗauki yaron, to zaka ɗauke shi a hannunka ne ka riƙe shi. To ya danganci yanayin cunkoson waje da kuma yanayin da mutane ke ma'amala a gurin, haka za ka tafiyar da yaro.

Albashin farko wace al'ada ce a kan sa a wurin ku? Faɗa naku ko na wanda kuka sani. Eh to gaskiya albashin farko ina kasancewa zaka ji mutane na cewa albashin farko mutum ya ɗebo ni yanki na cikin sa yayi sadaka saboda albarkan aikin ya ƙara wanzuwa akan me aikin.

Ka bayyana ɗakin da kuke ciki yanzu. Gaskiya ɗakin da nake ciki yanzu, ɗaki ne wanda zan iya cewa two bedroom, ɗaki ciki biyu da bayi da kitchen. Sa'annan da dan aaa ya zance mishi da hausa corridor. So anan nake rayuwa na. Dakine mai girma wanda ze kai irin kamar ƙafa sha huɗu haka. A ciki nake rayuwa.

Ku faɗa gogewar ku game da rawa a biki ko shagali. Gaskiya ya danganta, gaskiya rawa a biki ko shagali yana, yana samuwa ne ga wanda ke son yin rawan. Wanda ke son yin rawa za kaga ya zage yayi rawan shi son rai kuma abin na bashi nishaɗi. Wanda kuma shi rawa bai dame shi ba sai dai ya nemi waje ya zauna ya kalla masu yi suna yi. Toh gaskiya rawa a biki ko shagali abin burgewa ne a gun wasu, a gun wasu kuma abin ƙyama ne.

Ku gaya mana game da sharar farfajiya da safe. Gaskiya sharan farfajiya da safe abu ne mai kyau, domin shi tsafta cuko ne na addini. Kuma duk inda kake so mutane su kalla wajen da kyau kuma su dinga jin daɗin zuwa to ya zamto ana tsaftacewa. To da zaran ka share farfajiyar gidan ka ne ko ko na gurin aikin ka ne, to duk wanda zai zo zai ringa kallon wajen amintacce da kuma ƙima. So tsafta gaskiya yana da kyau a rayuwar ɗan adam.

Rarrabin ayyukan gida tsakanin ma'aurata a yau, yaya yake canzawa? Gaskiya ba kowasu ma'aurata ba ne suke raba ayyukan gida tsakanin su. Saboda mafi akasari a ƙasar Hausa, mace ake bari da dukkanin ayyukan gida. Sai dai in an samu na miji mai fahimta wanda yake da ilimi kuma ya na da fahimta shi ke taya matarsa wajen gudanar da wasu aikace-aikacen gida. Domin, aa aikace aikacen gida an ta'allaka shi ne kaman akan ita mace. Amma wanda kuma ba haka ba ne, taimakeke ne yana da kyau a cikin, cikin rayuwa, a cikin addini ma gabakiɗaya.

A ganin ku iska mai kyau tana da mahimmanci sosai? Tabbas iska mai kyau tana da mahimmanci sosai domin numfashi. Domin shaƙar iska mai kyau shi ma wani yanki ne na samar da lafiya. Amma in ka shaƙe iska mara kyau zai iya cutar da huhun mutum. To gaskiya shaƙan iska mai kyau yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyan ɗan adam.

Waɗanne al'adun tsafta ne kuka koya a yarinta wanda kuke tare da su har yanzu? Gaskiya al'adun tsafta da na koya tun daga ƙuruciya zuwa yanzu, gaskiya ya haɗa da idan ka shiga bayi ka wanke hannu, idan ka fito kai addu'a. Gaskiya al'adun tsafta da na koya tun daga ƙuruciya zuwa yanzu, gaskiya ya haɗa da idan ka shiga bayi ka wanke hannu, idan ka fito kai addu'a. A cikin wa'inan kuma, ah, idan ka cire kaya ka ninke su ka ajiye su inda ya kamata ko kuma ka kai su wajen kwandon wanki da dai sauransu. Irin wa'inan abubuwan da mun koyo sune muna yara za a ce idan ka cire kaya ninke, je ka wanke hannu. Ka fito daga bayi, sa sabulu ka wanke hannunka. Idan ba sabulu, ka sa toka. To, duk irin wa'inan abubuwa ne da mun koyo su tun yarinta kuma har yanzu suna aiki a kanmu.

Ranar tsaftace muhalli, yaya take gudana a unguwarku? Gaskiya duk yana gudana a unguwar mu ne duk bayan satin ƙarshe na mako. Satin ƙarshe na mako ake fitowa ayi gangami ranar daga safiya har zuwa ƙarfe goma. Sababbin motoci baza su wuce ba saboda ana, ana wannan tsaftace unguwa da "Da dai sauran su yana faruwa ne a duk bayan satin ƙarshe na mako. Mutane za a fuffuto kowa ya sha rigaban gidan shi, ya tsaftace, eh kwalbati a fito da shi, a tara sharan sa nan kuma a nema masu kwashe su kwashe.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, ina karatu kafin in kwanta. Wato azkar kenan da Larabci, wato karatun addu'a kafin ka kwanta na neman tsari daga miyagun abubuwa. Idan kuma karatu ne da nake yi na littafi ko wani abu haka nakan karantawa to karatun da zai zamanto mun na ƙarshe shine karatun bacci, addu'a kenan.

Ga min labarin wata shawara mai wuya da kuka yanke yadda ba kuyi nadama ba. Gaskiya labarin wata shawara mai wuya dana yanke wanda hai yanzu banyi nadaman yin hakan ba shine komawa na makaranta domin kasancewa mai digiri na biyu. Dudda nasan ina cikin matsi na rashin kuɗi amma dai banyi nadaman hakan ba. Haka na matsa kaina kuma na koma kuma cikin yardan Allah ana nan ana samun abin da ake so shiyana ɗaya daga cikin abunda bana nadaman yinsu.

Wane fure ne kake fi so? Gaskiya ina son rose wanda ban san ya zan saka sunan shi da Hausa ba. A madai fulawa ja, gaskiya ina son wannan fulawan sosai sosai saboda launin shi yana ƙayatar da ni kuma yana daga cikin launukan da nake so a cikin kaloli.

Kula da mata masu juna biyu a unguwarku yaya yake gudana. To, kasan dake al'amari ne na cikin gida. Idan a asibiti ne gaskiya yanda ake kula da mata masu juna biyu ana basu iya abin da ya kamata a basu, a basu magungunan da za su sha da kuma nuna musu yanda za su kula da kansu yayin da suke ɗauke da juna biyun. Idan kuma a cikin gidaje ne, to zaka ga wannan waƴanda suke cikin gidansu suke da alhakin kula da masu juna biyun da kuma yanda za su tareraye su. A unguwa kumaz gaskiya duk macen da aka gani tana da juna biyu akaga za ta ɗauki wani abu me nauyi, zaga mutane na ƙoƙarin su taimake ta ko kuma za a shiga abin hawa akaga zata hau inda bai kamata, wani zai, zai sadaukar da wajan zaman shi ya ɓata. To me, me, me juna biyu dai a cikin unguwa gaskiya tana da alfarma sosai a gurin al'umma saboda ana nuna tausayi sosai a kanta, fomin abunda take ɗauke da shi.